Dole ai imbi dokan wurin aiki. A cikin bin doka yana cikin aiki, bin doka ma yana cikin aiki da kwamamman aiki. Ace kana aiki baka bin dokan wurin aiki. Ai ba an yi baye ba kenan. Wane irin abu ne ace kana wurin aiki baka bin doka, baka yi yanda aka ce a yi? Ai wannan rashin hankali ne haka nan. Hakan kuma bai kamata ba. Saboda haka kome in ma ya faru, in an ce dai ga doka abi ka tabbatar kana bi. Ba wai kullum kawai kai ka tsallan ka tsaka tsi. Kawai kayi yanda ka dama kake abubuwan ka ba. In kana bin yanda ka ga dama, ka gan shugaban ku na wurin aiki harin shi zai ɓace da kai. Mutanen wurin aiki gaba ɗaya ba wanɗa zaku dinga yawan-- za ku ma shirya da su kwata-kwata ba a yi maganar yawan shiri ba. Don me yasa ni zan zo in ce zan dinga shirya da kai da baka bin doka kuma ka ga rashin bin doka wurin aiki yana sa a cire mutum a aiki da wuri. In ba ka son a cire ka a aiki, to saboda haka in ba ka so a cire ka a wurin aiki ka tabbatar kana bin doka. Dan bin doka yana daga cikin ma'aikin to in ba ka bi dokan ba kai kake bada aikin kenan ai. Kai ne shugaban wurin aikin. Amma in kai dai kana aiki ne a wurin, ma'aikaci ne ka a matsayin ka na ma'aikaci kuma kana son a, a binganka, a ba ka, a ba ka girman ka a matsayin ma'aikin. Don kowa yana da girma. A ma'aiki kowa za a bashi girmanshi a matsayin ma'aiki. Oga ma shi ma a ba shi shugaban ma'a-ma'a wurin aiki. Amma a ma'aikaci kana son kowa ya ba ka girman ka, dole ka bi doka. In ba dai kai ka ke da wurin aikin dai da za ka yi yanda ka ga dama da wasu ba. Amma tad bas indai hardai ka yi aiki ka kyau wurin ka tabbatar kana bin doka.

Azu a wuri da wuri yana da kusoshi ace koma ya a kai koma mai kefaruwa ace an ba da lokaci zuwa ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza ana zuwa a gan ka dai tabbas in kana so a girmama ka a wurin nan ka je da wuri. Bawai kullum kawai ka yi lokacin da ka dama ta kwanta ma zaka tashi ka je ka yi zuwa ba. A'a, kowane lokaci koma ya a kai koma mai kefaruwa an ce zuwa ƙarfe goma ka tashi tun ƙarfe tara da rabi kaɗau hanya. In tafiya za ka yi sai ka auna ka gani daga ƙarfe tara da rabi zuwa ka ka goma za ka kai? In haka indai za ka taka ne ka ga ke zuwa awalu mintuna talatin dinnan za ka iya kaiwa kafin lokaci ka ma afara mai ake so a yi sai ka taka. In kuma kana da abun hawa idan ka biya nawa ka duba lokaci ka ga an ce aƙalla ka isa wurin kan a kan lokaci yake an ce a iso ƙarfe goma kai ka isa ƙarfe tara da minti a matsan haka. Ya rage ka man minti goma kafin ƙarfe goma ya cika sai ka kai ka isa wurin. Ka ga in an gan ka ana gan ka kullum kai kana saurin zuwa wuri ka ga ko wurin aiki ma in kana saurin zuwa da wuri ace kai kullum in an ba da lokacin zuwa kaza kai kana zuwa. Za kaga ana saurin ƙara marara matsayi a wurin aiki. In kuwa zai ringa girmama ka saboda yanda kai ba ka wasa da aikinka kuma ba ka wasa da alƙalar mutane. Ko wani mutum ma ya zai so ace kana girmama shi kana girmama rayuwar ra'ayin shi. Yi ya ce ka zo da wuri sai kai kuma ka tashi ka je mai da wuri kaga zai girmama ka yanda ka girmama. Na ce Umar manna na ce da shi Dan Allah ka zo da wuri sai kai ma ka je da wuri.

Ina kallon waya ta kowace sa'a da na samu, kowace lokaci banda lokacin takaman me na duba waya. Wannan na ke cewa a kullum cikin waya na cikin kullum ina yawanci, in kai ga muhawani da waya, to batar tai ƙasa, ko ban da data ko kuma ina bacci. Kaga kuma ana wucewa maganan gari a muhawani da waya. Amma a ce kaga bala ta duk da haka zan iya dubawa in shiga inyi kallo. Kaga in kalle fina funai da nake da shi cikin waya. Saboda samun nishaɗi in huta, samun nishaɗi yana cikin kallo. Kallo ma yana da ga kicin nishaɗi, da nishaɗi a mintoni. Eh, kana nishaɗi tar da kanka, kana ba kanka hutu, hutarwa, ka hutar da kanka, ba ka wahalad da kanka. Na da kyau sosai. Amma ka gani, ni kullum ka ganni ido na cikin waya take. Kowasan kullum ka ganni ido na cikin waya take. Wace ce ko ina tafiya ta hanya sai kuma ka ga ya zama bakin layi, sai ka ga in sa wayar allijihu saboda a kula. Dan yiwu wannan danedanen waya akan hanya zai iya kawo hatsari. Ya sha kawo wa ma amma Allah ya samu. Allah ya kiyaye na gaba, Allah kawai ya samu cikin waɗannan da suke wannan matsalar nan kullum. Da mutum kawai shi yana tafiya, sai shi idon shi na cikin waya.

Ina shan madara mana. Wani irin tambaya ina shan madara. Amin ina shan madara. Yanayin ko kai da kai sai kawai ba ka shan madara kuma ba sai ace rashi lafiya ba ne. In ka sha zai ja ma wani ciwo da ke ai kai ma haka so ka sha. Madara yana da dadin sha, inda ma ace kindirmo. Kaga shine ainihin madara daga nan kindirmo ka samu ainihin wancan madarorin. Saboda haka kindirmo daban ne, yana da ma kara karfi jiki yana da abun ga da yake sa jiki yana da aiki a jiki sosai. Ace madara sabo sabo an tatso shi daga kan shanu. Yawwa irin madaran nan kai ba dai daɗi ba alaji. A sha yake da siga, sai a sake sa mai madaran bature ta gwangwani ko ta sachet. Karka ba ka juya sai ka garwaya, ka garwaya shi ka garwaya shi da kyau sai ka zuba shi da siga ka sha. Ko kuma ka sa madarar ta sachet a ƙofi ka sha da shayi. Kaga madara da shayi ba dai daɗi ba alaji a shayi ma in ba madara jume shayin. Me a shayi? Ai madara ne shayi ma gaba ɗaya. Sai shayi ba madara ai ba, ba shayi ba kenan wannan kawai shirme ne. Babbar shirme ma ana ma lissafin shirme wannan babbar ne cikin shirmeka da ake da shi cikin shirmen da ka sani.

Eh, ina koyar Yarbanci da Fulani. Ina koyan Yarbanci sosai kam. Ina koyan Yarbanci da Fulanci, don Fulanci ba wani iyawa ne sosai ba haka, ba laifi dai iyawar tawa. Amma Yarbanci ban iya ba amma gar in ana haɗi na kanji ka ɗan ka ɗan. Amma ina koyon yanzu aƙalla na ɗan iya ba laifi. Ba ka iya saida ni, ba ka iya saida ni ga garin Yarbawa. Koma ya kai koma me ka ke nufi da ni. Tun dai ni ina wurin karya ne ka iya saida ni.

Ina cajin waya, kowane lokaci nake caji waya don irin wayar da nake amfani da ita, ba na riƙe cajin gaskiya da ita ba. Kuma kaga wayar da ba ta da riƙe caji ba tana da amana. Ina cajin waya da wuta da kuma power bank. Kuma mafi muhimmanci ka ga power bank kula ina tabbatarwa cewa tana da cajin. Wai yan zun ma nama tuna, nayi amfani da ita jiya da daddare ban sanya mata caji ba, amma yanzun ka ga tunda akwai wuta ina caji da wuta, sai kuma in sanya power bank ɗita caji. Yanzun ma saboda tambayar nan ma, ya sa na tuna abin da ya kamata in yi. Saboda haka yanzun ka ga, ni na sanya ta ga wuta ta zaman caji. Power bank na caji, fanka na aiki, waya shi ma yana caji. Saboda kaga waya yayi caji, yayi caji ya cika daran-dandam. Ban tsoron ɗauke wutar nepa, ko sun ɗauke wutan lantarki. Ina da tabbacin cewa eh, wayata za ta samu caji duk da haka.

Ina yawan motsa jiki amma ba kullum ba. Akwai ranar da bazan motsa jiki, ranar zaka ga shaƙatawa ake. Ba kullum kawai kai agan ka kawai motsa jiki. Kai ba ɗan dambe ba, kai ba ɗan ƙwallo ba. Ina motsa jiki, buga ƙwallo ma motsa jiki ne kuma ina buga ƙwallo gaskiya. Amma wai kawai kullum motsa jiki, motsa jiki kai ba athlete ba? Kai ba wai ka na yi don wani tsari ba a. Motsa jiki yana da kyau saboda ka tsai-- jikinka ɗan tsaya da kyau da lafiya. Don lafiyar jiki yana da muhimmanci sosai, sosai gaskiya a tsakani da Allah. Yana da kyau a ce mutum yana motsa jiki saboda lafiyar jiki ne. Don in a ce jikinka an zo a can ma kullum kana da lafiya, to abin yana da kyau sosai haka. Yana da kyau motsa jiki ba? Yana da kyau sosai. Don kana motsa jiki zaka ga ko ka zo ka tsufa bazakayi saurin faɗuwa ba. Ko za ka ga, eh, 'yan shekaru shekarun ka zaka ga gaba ɗaya su sun bi sun tsofe basa jan daɗin tafiya. Suna tafiya suna daddafiya amma kana motsa jiki ko ka zo ka tsufa kana motsa jiki zaka ga kana iya takawa da kanka da kanka a ƙafarka ba sai an riƙe ka ba.

Ina amfani da intanet kusan daga safe har zuwa yamma har zuwa lokacin bacci. Dan wayana ban ga amfaninta ba in ba intanet. Yanzu ana amfani da waya ba intanet, wanna ai wayan anyi tane saboda intanet. Dan Android phone yanzu ba intanet to bata da amfani. Gaba ɗaya ba za ka ji daɗin amfaninta ba ace kai kullum gaka kana da Android amma baka da amfanin shi. To bai da daɗin amfani in baka da intanet cikin Android phone. Android phone tana da intanet tafi daɗin amfani amma ace baka da amfani da, baka da intanet ga Android phone ai anyi ba a yi ba kenan.